Gaskia ni kuwa every week ne na ke share ɗaki. Na hana share ɗaki na ace kullum. Monday na tafi aiki, na dawo, na dawo kullum haka har zuwa Friday. To in kaga nayi shima yawan zama ni ke a ɗakin. Da dai in dawo dai in cire kayan, fara tafi yawon aiki. Sabon shago ne sai zama in sai zuwa gurin aiki. So bawani zama ni keyi a ɗakin bane gaskia.